Kai, kai, kai, kai, kai, kai har idan dai nafadawa kai na gaskiya, kai sau nawa na ke duba, kake duba sakoni a aiki. Ai duba sako aiki dai kakan ya tabbata kuma ya dogara da mutum ne. Kuma ka yana nan bisa da aikin da kana yi. Kai kagan dai in dai kana aikin, aikin mase mase ne dai yana matsama lokaci. Kana aikin da kuma ka san da cewa kuma mai dai yana wuya ka samu lokaci ko kuma ka samu zarafi ka danna waya ko kuma ka duba waya. To ka ga wannan ma aikinsa daban ne. Amma idan kana aikin da dai kai ma ka san da cewa duk lokacin da kake aiki kana iya samun lokaci ma ka dannawa wayanka, ka duba sako, ka buɗe kuma ka yi, ka yi message, ka yi texting, ƙyar wani man da kana so. Ko kuma dai ka san ina ya tabbata ko kuma idan, idan kai, idan kai bata wuya kai, kai oga ne a wurin aiki. Kai kuma kana nan kamar babban shugaba ne a wurin aiki. Ai to kagani kana da, kana da dama. Ba abin da ba za ka so ka yi da ba za ka yi ba domin kuma wanda yana na wurin ma a karkashinka yake yi. Kuma duk aikin da akwai dai ma kana da wanda za ka sa su akan aikin. Wanda za ka koyar da su aikin kuma za su koya.

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Ai nasarori dabam-dabam de na san ana samu wa dai muka samu a wurin aiki. Kuma kaga nasaran da dai ma mutum ma zai samu a wurin aiki ya caccancima a kan wani irin aikin da yake yi. To dai amma dai in dai za a yi maganan nasara ne, kaganya tabbata ne ko kuma ina nan bisa ga shekaran da ake magana a kai. In dai ana maganan shekaran da ya wucen nan ne, ai anyi manya manyan nasara. Ka gan ma da Kirismas da New Year ayi babban manya manyan nasara ne mai yasa mutane sun zo da yawa daga wurare dabam-dabam kuma kasuwa ya ciwo, kasuwa ya ji kowa yayi murna. Kuma ka ganda cewa da wannan aikin Valentine ɗin ba'a ra'u ba, mutane ma da yawa sun taru. Ma da gaske kuma kar in karya ranan aiki ya ciwu babban nasara ne a wurin aiki. Ko da shike dai mutane da yawa sun gaji, masu aiki sun gaji kowa ma ya nuna kuma da kuma akwai kan dama ba wannan yana nan da rai ya gama wuni kai, kai ya ankuri kuma kai karka ji zafi domin kowa ma yana jin zafi. Kowa ma yana neman wanda dai so ma ya ma yana mai dau dayi yana tausayinsa, yana ra yana shafe mai kai yana ce mai sannu. To kagani.

Kai, kai, kai, kai, kai wannan tambayan ma na rasa ko yaya nima zan fara amsawa. Don ka kai, kai, kai, kai cin abincin rana yanzu ya zama aiki. Cin abincin rana yanzu ma ya zama kaman haram ne. Anyi cin abinci ba rana yanzu ma ba lokacin sa. Koma wane lokacin da ka ci abincin rana wallahi ba za ka ci. To yaushe kake cin abincin rana? Ka gan yanzu haka cin abincin rana dai ya, ya depend ayi akan me nake yi ranan can ko kuma me nake da shi ranan can nayi ko kuma mene ne bani da su na nake da shi. Dai in na faɗa dai a yawancin rana nake wallahi to ba na cin abincin rana. Bade an ci na safe ko kuma an ci na dare kawai shi ke nan ba. Haba cin abincin rana ya bi ya zama kaman wani aikin da ma baka san ko ya za ka fara ba. Don in ka san da cewa ba abu sosai ka rike a hannu ba ka riga ka san da cewa cin abincin ranar da ka yin nan za ta juya. Kan ka in bata juya yau ba rata juya gobe. Don in ba haka ba me zai sa ka ka cewai kana nan a hakan nan ba abun da yayi kuma ba za ka ci abincin rana ba. Cin abincin rana yana nan da amfani sosai Amade ka gan wannan shi abun da yana hana mutane da yawa cin abincin rana nan shi da kuma yake sa mazaje da yawa ba su iya zama a gida. Zarah an kira namiji da ya har an riga an kira shi ya jiya kaya ya ɗauka waya ai to shi kenan. Dole ne kawai ya je ya fito ya nema abincin rana don ya san yana da iyalin da zai ciyar. Ya san yana da mutanen da zai ciyar. Kuma idan bai nema ba waye zai ba su? In da ma gwan ma ma in da lokacin da yana nan shi kaɗai ne. In shi bai ba ai wani zai masa. Amma yanzu haka idan bai ba ba me yi.